Idan za ku iya zance da kanku na shekaru goma masu zuwa, me za ku tambaya? A ganina yanzu haka, goma, shekara goma nan gaba, ina gan kai na merike da kamfanoni da kuma babban businesses da kuma babban manomi. Abin da nake shirin kuma kuma abin da nake, inda nake ganin kaina kenan a nan go-- ah, nan shekara goma me zuwa.

Yaran da aka haifa a ƙasashen waje da Hausar su ku faɗa gogewar ku ko ra'ayin ku. Kamanni an haife ni a waje ne amma kuma ni daga Arewa ce. Don haka Hausar mu ba yi da ƙarfi sosai. Ko da shike muna iyakacin ƙoƙarinmu muyi hausa kaman yanda za kaje daga wurina hausana ba mai ba nunanne sosai ba don haka na Hausar su ba ya da ƙarfi. Wanda aka haife su a waje.

Wane film ko shirin talabijin kuke kallo akai-akai mai yasa? Gaskiya ni bah me kallon film ba, amma akwai abubuwa a television wan da ni ke kalla akai akai. Kaman news wato labarai ina kallon waɗannan da kuma wasan kwallo domin ni mai son kwallo ne sosai. So abin da nake kallo akai-akai ke nan a talabijin na.

Ku bamu labarin al'adar raba nama a lokacin babbar sallah a unguwarku. Kamun babbar sallah ya iso, duk mutanen unguwarmu akwai wanda suke yin meeting to sukan haɗa kuɗi. Idan lokacin babbar sallah ya iso sukan ɗauki wannan kuɗin su siya, ah rago ko raguna su yanka su raba, za su raba ma mutanen unguwar don su yi babbar sallah da shi.

Idan anyar sadarwa ta lalace a wani wuri mai kukeyi? Akwai abin da za a yi fiye da a gyara? Za a gyara, za a nema yadda za a yi abaci domin mutane su dinga wuce wannan hanya.

Tatsuniya a hasken wata, ku bamu labarin wannan al'ada a, a yarentarku. Lokacin da muna nan yara, gaskiya wannan tatsuniya wanda yake kira da Test by Moonlight" ina ganin abunda kuke nufi kenan. Abun ne wanda muna mammari sosai. Ai idan ranan mako ya kai wanda wannan tatsuniya za a yi ta, gaskiya muna saurara sosai kuma muna mammare mu yi, mu, mu ji wannan tatsuniyan. Gaskiya abune wanda yake kyau lokacin da muke yara.